Kana iya rera waƙa? Sosai ma kuwa ina iya rera waƙa. Kwanakin baya ma na shiga studio saboda ina jin yin waƙa. Na ji na yi waƙa na tura ma abokai na su kai ta mun dariya. Eh kuma ina son waƙa sosai sabo da haka ina rera waƙa akai akai amma ba waƙoƙi na ba, waƙoƙin mutane ne waɗanda sukayi nakan rerawa kaina wani lokaci.

Kana musafaha da mutane, musafaha ko musabaha koma wannan ne e nake yi da mutane idan suna faɗin abun da bai dace ba. Mu kan yi musabaha mu fahimci juna ko wa ya ga abu ta ainihin dalilin da ya sa wani yake faɗan haka da kuma dalilin da ya sa wani yake faɗan wani abu daban. Saboda haka eh mu kan yi musabaha.

Sau nawa nake amfani da waya na? Gaskiya ne yi kusan a kullun ina amfani da waya na. Kullun babu ranar da ba na amfani da waya na kuma ina amfani da waya na ne, sabida da waya na ne nake neman kuɗi. Kuma Allah yana rufa mun asirri, yana buɗe mun hanyoyin neman kuɗi na suna zuwa mun a hankali a hankali, sai godiya.

Yaushe nake farkawa kullum. Kullum da safe idan gari ya waye ina farkawa misalin ƙarfe huɗu sai in koma in kwanta. Duka duka ƙarfe biyar da rabi na tashi na fara duka abubuwan da nake yi na yau da kullum. Ina shiri inje wurin aiki kuma inyi abubuwan ayyukan da suka rage mu a gida kafin in tafi wurin aiki.

Sosai ma kuwa ina tauna goro musamman idan na sayi namijin goro, ina son ina yawan tauna shi domin idan na tauna shi jima ina tauna shi akwai daɗi. Bayan na haɗiye shi nakan haɗiye shi cikin sauƙi ba tare da tunanin cewa ko zai liƙe mu a wuya ko wani abu ba.

Wane launin tawada nake amfani da shi? Ina amfani da launin baƙi, ja da kuma bula. Amma wani lokaci ina son tsanwa, sai dai tsanwa babu shi a kasuwa kuma. Saboda haka yanzu nafi son baƙi da kuma ja.

Me yake ba mu ƙwarin gwiwa a gurin aiki? Ni zan ce abun da ke ba ni ƙwarin gwiwa a gurin aiki sanin cewa za a yi mun albashi ƙarshen wata. Shi ke ba ni ƙwarin gwiwa a gudan aiki. Wani lokaci da wata ya ƙare so, ni ka ji daɗi idan ina aiki dan na san ba da daɗewa ba za a biya ni kuma zan ji daɗi kuɗi za su shiga hannu na.

Lambar mu mai albarka, ni na zan ce tara ne, saboda a tara ga wata aka haife ni. A da ina tunanin ko bakwai ne amma sai ya kasance cewa bakwai lamba ne wanda yake ta bani matsala kwanakin baya, sai na dena son bakwai sai na koma ina son tara. Tara shine lamba na mai albarka.

Sosai ma kuwa ina shan madara. Ina yawan son shan madara don neman ƙara min lafiya da kuzari. Ai, ban taɓa ji wanda ba ya son shan madara ba. Sai dai waɗanda suke rashin lafiya na shan madara, wanda idan suka sha madara ya kan sa su rashin lafiya. Amma ni lafiya na ƙalau. Saboda haka ina son shan madara sosai.

Eh ina son yawan karanta littafai musamman lokacin da ina ƙarami. Nakan ɗauki littafi haka kawai infara karatu. Shi ya sa turancina yake da ɗan kyau kaɗan. Amma bayaga haka tunda na girma yanzu na fara neman kuɗi. Gaskiya na daina karatun littafai don ba na da lokacin karatun littafai. Duk lokacin da nake da shi ina sa shi a wurin neman kuɗi.

Ina kenan kake tofa miyau. Ni bana cika son tofar da miyo, ban san me yasa mutane suke tofar da miyo ko wane lokaci ba. Idan suna tafiya sai su fara tofar da miyo. Ni nafiso idan miyo ya taru a bakina, in shiga bayi in zubar da shi, sannan in ɗauki buroshi in wanke bakina. Hakan yafi mun bisa ga in fita ina ta tofar da miyo kaman wata mace mai ciki.

Ko ina yin addu'a kullum sosai ma kuwa ina addu'a kullum dan in ba, in da ba da addu'a ba, da ban kawo inda nake ba yau. Alhamdulillah kuma rayuwa duk da dai ba rayuwa ba sauƙi amma muna iya ƙoƙarin mu mu ga cewa mun nemi hanyar tsira a rayuwa nan. Saboda haka kullum addu'a shine hanyar tsira na.

Yaya wurin aikinku yake? To wannan ban san yadda zan yi bayanin shi ba, saboda na je wuraren aiki da yawa yanzu ma daga gida nake aiki. In kuma wannan kana son kasanya wurin aiki, na aiki a gida. Ɗan teburi ne kaɗan da kuma kwamfutana a kai da kuma duk littafaina da jaka na. Babu wani abu dai abun mamaki a gurin. Kawai dai kaɗe gane ai.

A lallai wannan tambayar mai tsada ne. Inda nake so in ziyarta suna da yawa. Idan ga kuɗi, idan kuka ba ni kuɗi yanzu. Zan ziyarci wurare da yawa. Misali ina so in je Zimbabwe, in je kuma. Zan so in je Canada, zan so in je Maldives, zan so in je Japan. Wurare da yawa ina so in ziyarta sosai ma kuwa.

Eh wane launin idanunku suke? Ni nawa idanu na zance launin fari ne wani lokaci, wani lokaci kuma ɗan jajjajaja ne. Misaman idan nayi bacci na tashi, idan na tashi daga bacci idanu na sukan yi ja. Idan na ɗan jima kaɗan na wanye sai jan ya fita idona seyayi haske.

Ina kike son ciyar da hutu? Wannan tambaya ban fahimce shi ba amma idan nake son in je inyi hutu gaskiya in so samu ne kuma da rai da lafiya da kuɗi. Inaso zan je japan inje in huta idan na huta na dawo zan bi ta Zimbabwe in ga yadda rayuwar su yake a can kafin in dawo gida.

Ko ina buga rubutu da sauri ma'ana a kwamfuta kenan ko? Eh, ya danganta yanda nake ji a ranan. Wata rana ina iya in buga da sauri, wata rana kuma bana iya bugawa da sauri saboda hannuna yana ciwo ko saboda gajiya da sauransu. Amma gaba ɗaya dai na ce eh ina bugawa da sauri sossai ma kuwa.